Yaya kake kawowa gidan ku? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko ta wace hanya mutum yake zuwa gidansa ko kuma yake dawowa gida bayan da ya fita. So in aka tambaye ni, ina iya cewa ina zuwa gidana ta hanyar hau mota ko babur. Idan ina kusa, wani lokaci ina iya tafiya da ƙafa. To hanyar zuwa gidana tana da sauƙi kuma ba ta da wahala. Idan daga aiki nake ko kuma daga kasuwa, ina iya hau keke napep ko kuma taksi sannan in sauka kusa da wani banki a bakin wani banki da ke kusa da gidana. Daga nan sai in yi tafiya kaɗan har in isa gida.

Kina duban kalanda kullum? To wannan tambaya ce da ke nufin ko mutum yana duban kalanda kullum domin ya san kwanan wata ko kuma ranaku na muhimmanci ko kuma shirye-shirye da mutum zai yi. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina duban kalanda kullum. Yana taimaka min sanin kwanan wata da kuma abubuwan da zan yi a ranun. Hakan yana sani in tsara lokacina da kyau kuma kada in manta da muhimmancin al'amuran da na riga na shirya domin wannan ranu.

Kana rera waƙa lokacin wanka? To wannan tambayar tana nufi ko mutum yana yin waƙa a lokacin da yake wanka. To ina ka tambaye ni, ina iya cewa eh wani lokaci ina rera waƙa lokacin wanka. Yana sani in ji dadi kuma yana rage min damuwa. Amma wani lokaci kuma bana iya waƙa, bana rera waƙa lokacin wanka. Ina yin wanka cikin shiru idan ina so in yi sauri ko kuma ina tunani akan wani abu daban.

Sau nawa kake kallon madubi? To wannan tambayar tana nufi ko sau nawa mutum yake kallon kansa a madubi a rana ko a lokaci lokaci domin duba kamaninsa ko kuma gyara cikinsa. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina kallon madubi sau da dama a rana. Yawanci ina kallonsa da safe lokacin da nake shiryawa zuwa aiki ko kuma in zan fita sannan wani lokaci da rana domin gyara kamani na. Hakan yana taimaka mini in kasance cikin tsafta da kuma kyau.

Kana kuka lokacin yankan albasa? To wannan tambayar yana nufi ko in mutum yana yankan albasa da zai yi girki da shi ko idanunsa suna zubar da hawaye. To in aka tambaye ni ne ina iya cewa, eh wani lokaci idan ina yankan albasa idanuna suna zubar da hawaye. Wannan yana faruwa ne saboda sinadarin da ke cikin albasa. To amma wani lokaci bana kuka sosai musamman idan na yanka ta da sauri ko a wuri mai iska.

Kana amfani da sauro net? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana amfani da gidan sauro lokacin barci domin kare kansa daga cizon sauro. To in aka tambaye ni, ina yi cewa eh, ina amfani da gidan sauro lokacin barci. Yana taimaka min wurin kare kaina daga cizon sauro da kuma hana kamuwa da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro da kuma sauransu. Hakan yana sa in yi barci cikin kwanciyar hankali da kuma jin daɗi.

Kana iya jefar dutse nesa? To in aka tambaye ni wannan tambayar yana nufin ko mutum yana iya ko kuma yana da ƙarfin da zai jefa dutse ya yi nesa sosai. To in aka tambaye ni, na yi cewa eh ina iya jefa dutse zuwa nesa amma nisan da zai tafi ya danganta da ƙarfina da kuma girman dutsen. To idan dutsen ba shi da nauyi sosai, zan iya jefa shi mai nesa sosai amma in dutsen babba ne kuma yana da nauyi sosai, ba na iya jefa shi ya yi nesa sosai.

Kana ci ma manufar talace talace? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana iya kai wa ga burin talace talacen da aka sa masa ko a wurin aiki ko a wurin kasuwanci. To in aka tambaye ni, ina iya cewa, eh ina ƙoƙarin ci ma manufar talace talace a koyaushe. Ina tsara aikina da kyau, ina kula da abokan ciniki kuma ina amfani da dabaru masu kyau domin in kai ga burin da aka sa. Wannan yana taimaka min in samu sakamako mai kyau a aikina da kuma wurin shugaban aikina.

"Wane ƴaƴan itace kake fi so?" To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wani irin ƴaƴan itace ne mutum ya fi son ci ko kuma sha. To in aka tambaye ni, ina iya cewa na fi son cin ƴaƴan itace da ake kira kankana, da kuma abarba, da kuma lemu. Ina son cin su ne domin suna ƙara min lafiyan jiki, suna kuma gyara jikina yayi kyau sosai.

Yaya kake haduwa da abokan ciniki? To wannan tambayar na nufin yadda mutum yake mu'amala da abokan ciniki tun daga lokacin da sukanzo har zuwa lokacinda suka fita ko kuma zuwa lokacin da suka tafi da kuma yadda mutum yake kula da bukatunsu domin su gamsu. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina haduwa da abokan ciniki cikin girmamawa, cikin ladabi da kuma fara'a. Da zarar sun zo, ina gaishe su cikin mutunci domin su ji an karbe su da kyau. Bayan haka ina sauraron su a hankali domin fahimtar abinda suke bukata ko kuma matsalar da suke son a magance. To ina basu cikakken bayani gameda kaya ko kuma game da sabis ɗinda muke dashi, tareda nuna musu wanda yafi dacewa da bukatunsu. Ina ƙoƙarin yin magana cikin sauƙi da kuma haƙuri domin su fahimce ni sosai. Idan sunada tambayoyi, ina amsa musu cikin natsuwa da kuma gaskiya. Haka kuma ina tabbatar da cewa sun gamsu da abin da suka zaba kafin su tafi. Ina gode musu da zuwansu da kuma nuna musu cewa sunada muhimmanci a garemu. Wannan hanya tana taimakawa wajen gina amincewa da kuma kyakkyawar dangantaka tsakaninmu da abokan ciniki kuma yana sasu su dawo nan gaba.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko a ina ne ko kuma wane wuri ne mutum yake amfani da shi domin cin abinci a lokacin aiki ko kuma a wurin aikinsa. Ko dai a ɗakin cin abinci ne ko kuma a teburinsa ne ko kuma a wani wuri dabam ne. To in aka tambaye ni, ina iya cewa a wurin aiki ina cin abinci a wuri mai tsafta da kuma kwanciyar hankali. To yawancin lokaci ina cin abinci a ɗakin cin abinci na kamfani. Wannan wuri ne nafi so domin yana da kayan zama da kuma teburi masu kyau kuma yana ba da damar hutu na ɗan lokaci. A nan ina haduwa da wasu abokan aiki yayin da nake cin abinci wanda ke ƙara jin daɗi da kuma hulɗa da su. In kuma na je aiki a inda babu ɗakin cin abinci, to wani lokaci ina cin abinci a tebur ɗina ne na aiki musamman idan akwai aiki mai gaggawa ko kuma lokacin hutun cin abinci ba shi da tsaho. To ko da a tebur, ina tabbatar da tsaftar da tsari. Ina guji datti da kuma tarkace kuma ina cin abinci cikin natsuwa. Wannan yana taimaka min jin daɗi yayin da nake cin abinci. Kuma ina dawo aiki cikin kuzari da kuma natsuwa.

Wane irin nama kake fi so? To wannan tambaya yana nufi ko wane irin nama ne mutum ya fi jin dadin ci fiye da sauran. To yana iya zama ko naman kaza, ko kuma shanu, ko kuma kifi. To ni dai na fi son cin nama mai laushi da kuma dandano mai kyau, musamman naman kaza da kuma kifi. To naman kaza yana da saukin ci ne kuma yana da dandano mai taushi kuma yana da saukin dafa shi ta hanyoyi daban daban kamar soyawa ko kuma gasawa ko kuma yin miya dabam dabam. To kifi kuma ina so saboda yana da lafiya, yana da mai mai kyau ga jiki kuma yana da dandano mai laushi. To wani lokaci ma ina iya haɗa kifi da kayan miya ko kuma kayan lambu domin samun abinci mai gina jiki. To a wasu lokuta ina cin naman shanu amma ba koyaushe ba saboda yana da nauyi a jiki. Duk da haka, ina kokarin zabar nama wanda zai bani lafiya, karfin jiki da kuma dandano mai kyau a lokaci guda. To wannan yana sa abinci na ya kasance mai daɗi kuma mai amfani da lafiya ta aga lafiya ta. To a taƙaice dai na fi son cin naman kaji da kuma kifi.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? To wannan tambaya ce da ake yi wanda tana nufin yadda mutum yake ciyar da lokacinsa ko yadda mutum yake gudanar da ayyuka idan babu wutar lantarki a gida ko wurin aiki. To in aka tambaye ni, ina iya cewa lokacin da babu wutar lantarki, ina kokarin amfani da lokacin cikin hikima da kuma nishaɗi. Da farko, ina iya yin ayyuka da basa buƙatar wuta kamar ko gyaran gida ko karatu da littattafai ko kuma rubuce-rubuce da kuma sauransu. Hakanan ina amfani da wannan lokaci wajen yin shirin abubuwan da zan yi a gaba ko tunani mai zurfi a kan ayyuka da kuma buri na. To idan akwai yanayi, ina fita na shaƙata a waje, yin motsa jiki ko kuma hira da iyali da abokai. Hakanan wani lokaci ina amfani da kayan lantarki masu amfani da batir kamar fitillu ko kuma na'ura mai ɗaukar wuta do-domin ci gaba da wasu ayyuka. Wannan yana taimaka min kaɗa lokaci ya bace kuma yana sani jin daɗin zama cikin kwanciyar hankali duk da rashin wutan lantarkin. To haka kuma ina ganin wannan lokaci dama ce ta hutawa daga amfani da kayan lantarki da kuma ƙara kusanci da yanayi ko kuma iyali. To abin da nake yi kenan lokacin da babu wutan lantarki.

Wanne irin wasa kake fi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane irin wasa ne mutum ya fi jin daɗin yi. To in aka tambaye ni ne ina iya cewa ina fi son wasanni waɗanda ke buƙatar motsa jiki da kuma tunani a lokacin guda. Misali kamar wasan rawa. Ina son wasan rawa domin yana bada sha'awa kuma yana haɗa motsa jiki da kuma nishaɗi. Kuma wannan yana koya mini yadda zan motsa jiki da kuma yadda zan sa mutanen da suke kallo na su kuma ji daɗi sosai. Haka kuma wani lokaci ina son wasannin kwamfuta ko na wayar hannu saboda suna bani damar tunani da kuma yin dabaru musamman lokacin hutawa ko rashin damuwa. To wasanni irin, irin su suna taimake mutum domin ya kara zurfin tunani da kuma mayar da hankali da kuma tunaninsa. To bugu da ƙari ina jin daɗin wasannin kwaikwayo kamar su kwaikwayon labarai ko wasan kwaikwayo na gida saboda suna kawo dariya da nishaɗi da haɗin kai tsakanin abokai da kuma iyali. Duk da bambancin wasannin da nake so, abin da nake ƙoƙarin samu shine jin daɗi, nishaɗi da kuma samun amfani ga jiki da kuma hankali lokacin guda. To ni dai kawai na fi son wasan rawa, na fi son kowanne irin wasa.

Yaya kake tafa? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko ta wace hanya mutum yake tafi. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina tafa hannuna ta hanyar haɗa tafin hannayena guda biyu tare, ina bugawa a hankali ko kuma da ƙarfi gwargwadon yanayi. Idan na fara bubbuga hannayena guda biyu tare, suna yin kara, to wannan shine ake kira tafi. Idan ina farin ciki ko ina yabawa wani, nakan haɗa tafin hannayena guda biyu, dama da hagu, sannan in buga sau da yawa a jere domin nuna jin daɗi ko kuma girmamawa. Wasu lokuta idan ana taro ko wani biki, nakan tafa da ƙarfi domin nuna goyon baya ko kuma murna. Amma idan wurin ya yi shiru kamar a cikin coci ko kuma a taron karatu, nakan tafa a hankali domin kada na tayar da hayaniya. Tafawa ta hanyace, tafa hannu hanya ce mai sauƙi ta nuna farin ciki, godiya ko kuma yabawa wani abin da ake yi.

Wane gudu na fanka kake fi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane irin gudu na fanka mutum yake so yayin da yake amfani da shi domin samun iska. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina fi son gudu na tsaka-tsaki. Wannan gudun yana ba da iskar da ta isa ta sanyaya jiki ba tare da yin ƙarfi sosai ba. Idan fanka ta yi ƙarfi sosai, wani lokaci tana kawo sanyi fiye da ƙima ko kuma hayaniya. Amma idan ta yi ƙasa sosai, ba za a ji iskar yadda ya kamata ba. A lokacin zafi mai tsanani, ina iya ƙara gudun zuwa mai ƙarfi domin samun iska sosai. Amma a lokacin dare ko kuma lokacin bacci ko kuma lokacin da yanayi baya baya da zafi sosai, to ina iya amfani da gudu na tsaka-tsaki ko kuma gudu da ke ƙasa sosai domin jin daɗi da kuma samun barci cikin sauƙi. To wannan yana taimakawa jiki ta huta ba tare da damuwa ko kuma sanyi ko hayaniya ba.

Kana fi son zama ko tsayuwa? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum ya fi so ya zauna ne ko kuma ya tsaya kantse. To in aka tambaye ni, ina yi cewa ina fi son zama idan zan yi aiki na tsawon lokaci, kamar karatu ko kuma rubutu ko kuma amfani da kwamfuta domin yana ba ni kwanciyar hankali da kuma damar mai da hankali sosai. Amma idan ina yin aiki mai buƙatar motsi ko kuma idan na daɗe ina zaune, ina iya son tsayuwa ko yin tafiya kaɗan domin motsa jiki da kuma rage gajiya. Tsayuwa yana taimakawa jini ya rika gudu kuma kamar yadda ya kamata kuma yana sa jiki ya ji ƙarfi sosai. Saboda haka ina amfani da duka biyun gargadon yanayin aiki, zama don hutu da mai da hankali sannan tsayuwa domin motsi da kuma domin lafiyar jikina da kuma kuzari.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane irin kyauta ne mutum yake son ba wa mutane ko kuma abokai. To ni dai in aka tambaye ni, ina iya cewa ni ina son bayar da kyauta mai amfani da kuma kyauta wadda zata sa mutum farin ciki kuma ya ji daɗi sosai da kuma kwanciyar rai. Misali ina iya bayar da littafi ga waɗanda suke son karatu ko kuma ina iya ba da tufafi masu kyau da kuma masu kyalli ga dangi ko kuma abokan harka ko kuma maƙwabta. Haka kuma idan mutum yana da wata buƙata ta musamman, ina son domin in taimaka masa ko kuma in ba shi wannan kyautan da zai rage masa nauyin damuwa. To a wasu lokuta kuma ina son bayar da abinci ko kuma abin sha musamman a lokacin biki ko kuma ziyara. Wannan yana nuna ƙauna ne da kuma ƙula wa. To ga yara kuwa ina son ba su kayan wasa ko kuma kayan makaranta domin su ji daɗi su kuma yi farin ciki kuma su ci gaba da kuma karatu. To a gare ni mahim-- mafi muhimmanci kan shine ba shi bane girman kyautar ba amma mahim-- mafi muhimmanci shine niyya da kuma ƙaunar da take cikin kyautan. To tana wannan tana ƙara ɗankon zumunci da kuma faranta rai ga wanda aka ba shi kyautan.

Kana son ɗaukar hotuna? To wannan tambaya ce da take nufi ko mutum yana so a ɗauke shi hoto. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa eh ina son ɗaukar hotuna sosai. Musamman a lokacin da suka dace kamar lokacin biki ko kuma lokacin taro ko kuma lokacin da nake tare da abokai da kuma dangi. To ɗaukar hoto yana taimaka min wajen adana wasu kyawawan lokuta domin tunawa a gaba. Haka kuma ina son ɗaukar hotunan wurare masu kyau kamar yanayi ko kuma gine-gine ko kuma abubuwa masu ban sha'awa. To wannan yana sa mutum ya lura da kyawun abubuwan da ke kewaye da shi. A ganina ɗaukar hoto hanya ce mai kyau kuma tana adana tarihi, tana kuma sa mutum ya tuna da abubuwan farin ciki da kuma raba lokuta masu daɗi da kuma masu faranta rai.

Ina kake tofa miyo? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko ina ne mutum yake tofa miyon bakinsa idan, um, yanayi ta buƙace shi ya yi haka. To in aka tambayeni ni ina iya cewa gaskiya bana yawan tofa miyo a ko ina ba, domin yana da ƙyau mutum ya kiyaye tsafta da kuma tarbiyya. To idan akwai buƙatar tofa miyo, ina yin haka ne a wurin da ya dace, kamar bayan ɗaki ko kuma a cikin kwandon shara. A wuraren jama'a kuma ina ƙoƙarin gujewa tofa miyo a ƙasa, domin hakan yana iya ƙazantar da wurin ya kuma kawo rashin tsafta. To ina yin haka ne domin kiyaye, kiyaye tsarin tsafta da kuma kiyaye duk abin da zai sa wani yaji ƙazanta ko kuma yaji rashin ƙwanciyar hankali.

Wanne gidan abinci kake fi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane gidan abinci ne mutum ya fi son zuwa domin ya ci abinci in bai yi girki a gida ba. To in aka tambaye ni, na iya cewa ni dai ina fi son abinci a gida. Ina fi son cin abinci a gidana, amma in dai ya zama dole, na fi son cin abinci a gida mai tsafta da kuma wanda abincinsa yake da daɗi da kuma inganci. Ina son wuraren da ake samun abinci na gargajiya kamar miyar kuka da kuma tuwo da kuma shinkafa da sauransu, da nama mai kyau mai kuma tsafta. Haka kuma ina son gidan abincin da ke da natsuwa da wanda babu hayaniya sosai domin a ci abinci cikin kwanciyar hankali. Idan ina waje ko kuma ina cikin birni, ina iya son gidajen abincin da ake samun abinci iri-iri kamar shinkafa mai miya da kuma soyayyen ƙaza ko kuma abinci na sauri-sauri kamar taliya da sauransu. Amma abin da ya fi muhimmanci a gare ni shine irin tsaftan gurin da farashin mai sauƙi da kuma tsarin gurin da kuma kyakkyawar kula da kwastomomi. To a gare ni gidan abinci mai kyau shine wanda ke hada daɗin abinci da tsafta da kuma yanayi mai kyau.

Ina sa turare kullum? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana hura turare a jikinsa domin ƙanshi a kullum. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina sa turare kullum musamman idan zan fita waje ko kuma idan ina son jin daɗin ƙamshi. Turare yana sa mutum ya ji daɗi kuma yana ƙara ƙanshi mai kyau ga jiki kuma yana sa a ji daɗin zama kusa da mutum. To idan aka kuma sa turare yana iya nuna kulawa da tsabta da kuma girmama mutanen da suke hudda tare da mutum. Amma idan rana ta yi zafi ko kuma wuri na cike da mutane, nakan sa turare da bashi da ƙarfi sosai domin kada ya dame su. A ganina turare hanya ce mai sauƙi ta ƙara gwarjini ko kuma farin jini da kuma jin daɗi da kuma kan mutum ko kuma da sauran mutane.

Kuna fisun bas ko taski? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana fisun amfani da bas, wato dogon mota mai kwashe mutane da yawa, ko kuma mutum ya fisun amfani da taski wato ƙaramar mota mai kwashe mutane ba su da yawa. To in aka tambaye ni, ina yi cewa ina fisun taski fiye da bas saboda yana da sauki da ɗauka a jiki kuma yana rufe abubuwa da kyau kuma baya ɗaukar mutane da yawa. Kuma taski yana taimaka mun wajen ɗaukar kaya kamar kuɗi da kuma takardu ko kuma wayoyi da kuma wasu abubuwa masu muhimmanci ba tare da sun faɗi ba. Amma bas ma yana da amfani idan kana son ɗaukar abubuwa masu yawa kamar tufafi ko kuma kayan sayayya. Bas yana da girma amma sau da yawa yana ɗaukar wuri kuma yana iya zama da nauyi. To kuma saboda haka idan abu mai muhimmanci shine zan ɗauka to na fisun amfani da taski. To abu mai amfani da kuma faran ta rai shine sauki da kuma jin daɗi a motsi. Taski ya fi dacewa idan kuma kana bukatar ɗaukar kaya da yawa to bas ya fi dacewa.

Sau nawa kake amfani da wayarka? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko sau nawa mutum yake amfani da wayarsa a rana. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina amfani da wayata sau da yawa a rana, amma yawan amfani ya bambanta gwargwadon aikin da nake yi. A misali, kamar lokacin aiki ko kuma lokacin karatu, nakan duba wayata a kowane lokaci don sakonni ko kuma bincike. A lokacin hutu kuma, nakan yi amfani da waya don sauraron kiɗa da kuma kallon rawa da kuma sauransu, ko kuma domin kira abokai domin hira. A wasu lokuta kuma, musamman lokacin dare ko kuma lokacin da nake son hutu, nakan rage amfani da waya domin in ba jikina hutu. A ƙarshe, nakan kimanta amfani da wayata domin kada ya shafi barci ko kuma lokacina na aiki. Ina iya cewa a takaice ina amfani da wayana ne kamar sau aƙalla sau hamsin zuwa sau ɗari a rana, idan haka aka haɗa duba sakonni da wasanni da kira da kuma sauransu.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko sau nawa mutum yake tsarkake gidansa ko tawurin shara ko kuma goge kura. To in aka tambaye ni ne ina iya cewa ina tsarkake gidanmu akai-akai domin kiyaye tsafta da kuma lafiyar iyalina da kuma jikina. Misali, a kullum nakan share ƙasa, na wanke fili, in wanke kwanuka, in kuma gyara ɗakin zama domin ya kasance cikin tsari. To sau da yawa kuma a mako, nakan wanke, nakan wanke kayana, in kuma dafa abinci, in kuma gyara ɗakuna da kuma kayan aikina, kayan ɗakina. Sau da yawa a wata, nakan yi tsarkakewa mai zurfi kamar wanke tagogi, gyara ɗaki sosai da kuma tsaftace kayan ɗaki da ba a yawan tsaftacewa kullum. To a ganina, tsarkake gida lokaci-lokaci yana taimakawa mutum wajen hana kura taruwa da kuma rage cucuttuka da kuma sa gida ya kasance cikin kwanciyar hankali da kuma jin daɗi.

Kina fison kofi ko shayi? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum ya fi son karyawa da kofi ko kuma ya fi son karyawa da shayi. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina fison shayi fiye da kofi, saboda yana da dadi kuma yana saukin sha a kowane lokaci. Shayi yana da ƙamshi mai kyau kuma idan an haɗa shi da madara mai kyau, to yana sa mutum jin daɗi sosai. Amma kofi ma shi ma yana da amfani musamman idan mutum yana son ƙara kuzari da kuma fara'a da safe. To kofi yana da ƙarfin kafin fiye da shayi. Don haka yana sa hankali ya tsashi sosai. To a ganina shayi ya fi dacewa a kullum saboda jin daɗin ƙamshi da saukin sha. Amma kofi yana da amfani lokacin da ake son ƙara kuzari. Amma ni dai kan kai na, na fison shayi.

Kana musafaha da mutane? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana musafaha da mutane lokacin da akwai wata jituwa ko kuma damuwa ko kuma matsala. To in aka tambaye ni, ina iya cewa idan akwai rashin jituwa, eh ina musafaha da mutane, musamman idan akwai, kamar yadda na fada da farko, rashin jituwa ko kuma saɓani ya faru tsakaninsu. To musafaha hanya ce ta warware matsala, sake haɗa zumunci da wanke zuciya daga fushin da ke tsakanin mutanen. To ina ƙoƙarin yin musafaha cikin gaskiya da kuma ladabi. In ji daɗin haƙuri da kuma yafe wa wanda ya yi kuskure ko kuma in nemi afuwa daga ni daga wanda idan ni ne na yi. Kuskure, zan nema afuwa daga wanda na yi masa kuskuren. Hakan yana taimaka min ne wajen samun zaman lafiya da kuma kyakkyawar dangantaka da mutane da kuma rage tashin hankali a cikin al'umma. To a ganina, musafaha ba kawai al'ada bace, amma hanya ce ta nuna girma da kuma kwarewar zuciya.

Kana sa hannu a saƙonninku? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana sanya hannu a sakonni a wurin aiki. To in aka tambaye ni, zan ce eh, ina da sa hannu a sakonnina a wurin aiki. A wasu lokuta, musamman idan sakon yana da muhimmanci ko kuma yana da, ko kuma nine na rubuta shi a matsayin sako na sirri ga wani. To sa hannu yana nuna cewa sakon daga gare ni ne kuma yana ƙara daraja da kuma gaskiya ga abin da ake rubuta. To a wasu lokuta idan sakon na kan ko social media ko kuma email, nakan sanya sunana a ƙarshe kamar in rubuta kamar Dorothy ko kuma wasu alamuna musamman don bayyana cewa nine na aika ko kuma na aiko da sakon. Wannan yana taimaka mun wajen tabbatar da asali da kuma nuna ladabi ga wanda aka aika masa sakon.

Sauraron rediyo? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana son sauraron rediyo ko domin jin labarai ko kuma abubuwan da ke tasowa a ƙasan. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh, ina sauraron rediyo sosai a lokaci lokaci, musamman don samun labarai da kuma kiɗa ko kuma shirin nishaɗi. To rediyo yana taimaka min ne in kasance da labarai na yau da kullum. Yana kuma koya mun sabbobin abubuwa, kuma yana more, yana sani ina more kiɗa da shirye shiryen nishaɗi ba tare da amfani da waya ko kuma kwamfuta ba. Wasu lokuta ina sauraron rediyo da safe yayin shirin shaƙatawa ko kuma a lokacin tafiya don jin labarai da kiɗa. Haka kuma rediyo yana da amfani lokacin da babu wutar lantarki saboda yana aiki da batir.

A jurewa barkono mai yaji? To wannan tambayace da akeyi domin a san ko mutum yana iya cin abinci dake da barkono mai ƙarfi sosai. To in aka tambaye ni, zance eh ina iya jurewa barkono mai yaji sosai. Musamman idan zanci nama ko kuma zanci kifi, nakan so barkono mai yaji sosai da sosai. Ina jure baya bani matsala kuma baya hanani cin abincin ko min zafinsa. To a taikace, eh inacin abinci mai barkono sosai.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko menene abubuwan da mutum yake yi da zarar ya tashi daga barci da safe. To in aka tambaye ni ne, bada zarar na tashi daga barci da safe, abu na farko da nake yi shine addu'a. Ina yin addu'a. Bayan nayi addu'a, sannan in wanke fuska da hannu domin tsafta. Sannan in wanke bakina, sai in sha ruwa don dawo da kuzari da kuma taimakawa jikina. Sannan sai in shirya kaina kamar, kamar wanka da gyara gashi da kuma sanya tufafi da sauransu. Idan lokaci ya bani dama, nakan ɗan motsa jiki ko yin ɗan mikewa domin jiki ya tashi sosai. To wani lokaci ina iya neman abin da zan karya da safe kafin in fita in ci gaba da ayyukana na yau da kullum. To wannan tsari yana taimakawa jiki da kuma hankali su tashi da kyau, sannan ya sa ranar ta fara a cikin natsuwa da kuma shirye-shiryen aiki.

Ina yin kiran bidiyo? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana amfani da waya ko kuma kwamfuta don kiran da za a gan juna ta bidiyo. To in aka tambaye ni, eh ina yin kiran bidiyo lokaci-lokaci, musamman idan ina son ganin dangi ko kuma abokai da ba su nan kusa da ni. To kiran bidiyo yana sa mutum ya ji daɗi kamar yana tare da wanda yake kira ko kuma yake magana da shi. Kuma yana sa mutun ya iya ganin fuskar sa da kuma yanayi da kuma abubuwan da suke yi a lokacin da ake kiran. Haka kuma kiran bidiyo yana taimakawa mutun wajen sauƙaƙa sadarwa indan akwai nesa tsakanin mutane, musamman indan ba za a iya haduwa a zahiri ba. Amma ba kullum bane nake yin sa ba, sau da yawa nakan yi shi ne lokacin da akwai muhimmiyar magana da za a yi ko kuma ziyara mai nesa. To ina yin kiran bidiyo kuma wani lokaci indan akwai wani abu da zan saya, nakan yi kiran domin in gan yanayin abun da zan saya ko mai kyau ne ko ba mai kyau ba ko kuma ina so ko kuma ba na so.

Kana son kallon wata da dare? To wannan tambayan tana nufi ne ko mutum yana jin daɗin kallon wata a sama a lokacin dare. To in aka tambaye ni ne, eh ina son kallon wata da dare saboda yana da kyau sosai kuma yana da natsuwa. Kallon wata yana sa mutum ya ji kwanciyar hankali, yana tunani kuma yana jin daɗin yanayin dare. To haka kuma kallon wata da dare yana iya sa mutum ya yi tunani game da abubuwa masu kyau a rayuwa ko ya yi addu'a cikin natsuwa. Wannan wani lokaci yana zama hanya ta samun shiru da kuma hutu daga damuwar yau da kullum. Atai ka ce, eh ina son kallon wata da dare.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? To wannan tambaya yana nufi ne ko wane abu ne mutum ya fi tunawa ko kuma ya fi jin dadinsa daga lokacin da yake yaro. To in aka tambaye ni, to abin da nake tunawa daga yaro shine lokacin da muke wasa da abokai a waje, musamman wasanni kamar rawa da kuma tsalle-tsalle ko wasan kwallon hannu. Ina kuma tunawa da dariya da farin ciki da kuma lokacin da iyaye suke kula da mu da soyayya. Haka kuma ina tunawa da abinci na gida kamar tuwo da miyan kuka da kuma lokutan hutu a lokacin makaranta. Wannan tunani yana sa zuciya ta ta yi natsuwa kuma ya kawo farin ciki lokacin da na tuna da wadannan abubuwa.

She kake cajin wayar ka to wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko da yaushe mutum yake sa wayarsa a caji, ko kuma ana so a sani ne ko wane lokaci ko yanayi mutum yake haɗa waya da caja don samun caji. To in aka tambaye ni, ni ina cajin wayata ne a lokacin da batir ɗinta ta fara ƙasa, ko kuma a karshen rana idan na yi amfani da ita sosai. So da yawa nakan cajin wayata da daddare. Idan na kwanta ina sa ta caji domin ta samu ishasshen caji sosai. Domin idan ina barci, ina barin waya bana amfani da ita, zan bata tayi caji har sai ta cika kafin in cire ta daga cajin. Idan kuma na yi tafiya ko kuma ina wajen aiki, nakan yi caji a lokacin da akwai wutar lantarki ko kuma a lokacin da caja mai ɗaukar domin tabbatar da cewa wayata ba ta kashe ba ko kuma wayata ba ta mutu ba lokacin da nake buƙatar amfani da ita.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? To wannan tambaya tana nufine ko wane abune yafi muhimmanci don kasuwanci yayi nasara. To mafi muhimmanci a kasuwanci shine tsarin gudanarwa da amincin abokin ciniki. To wannan yana hada abubuwa da dama, kamar na farko ana iya cewa ingancin kaya ko kuma sabis da mutum yake bayarwa. Wato abokan ciniki su samu abinda suke so cikin kyau da kuma amfani. Na biyu aminci da gaskiya, wato abokan ciniki su dogara dakai kuma su dawo kasuwancin ka. To na uku kuma shine tallace-tallace da sanin kasuwa, wato sanin buƙatun mutane da yadda za a isa domin a maganta su. To na hudu shine kula da kuɗi da kuma dabarun samun riba, wato tabbatar da cewa kasuwanci yana samun riba ba tare da asara ba. Na ƙarshe, wato shine kaman huddar abokan ciniki da kuma kyakkyawan aiki tareda ma'aikata. Wato wannan yana nufin halin kai da kuma jin daɗin aiki da kuma ƙara nasara. To a taƙaice gaskiya, inganci da kuma sanin buƙatun kasuwanni sune ginshiƙai mafi muhimmanci don kasuwanci yayi nasara.

Menene kayan ciye ciye da kake fiso? To wannan tambayar dai tana nufi ko wane irin kayan marmari, ko kuma kayan zaƙi, ko kayan jin daɗi, ko kuma kayan kwaɗayi ne mutum ya fi son ci. To in aka tambaye ni ne, ina iya cewa na fi son cin kayan ciye ciye kamar ƙosai, da nama, da kuma kifi, da zobo, ko kunu da sauransu. Saboda suna da daɗi sosai kuma suna kawo jin daɗi a baki. Inafi son cin kifi da nama da masu yaji sosai. Irin wannan nakan ji daɗin cin sa, in kuma, ya kuma sa rai na in samu kwanciyar hankali da kuma natsuwa a wurin aiki ko kuma wurin kasuwanci. To a ganina kayan ciye ciye suna da amfani wajen jin daɗi a lokacin hutu, yayin hira da abokai ko kuma lokacin bukukuwa. Amma na kan ci su a hankali domin kada su yi yawa kuma su shafi lafiya namu. Saman kunu da kuma matsin ƙwallaya da sauransu.

Ina yin wuta da itace? To wannan tambayar dai tana nufi ko mutum yana amfani da itace don kunna wuta, misali don girki ko kuma don duma ruwan wanka ko kuma wani abu. To in aka tambaye ni, zan ce eh wani lokaci muna yin wuta da itace, musamman idan babu wutar lantarki ko kuma a lokacin girki na gargajiya. Yin wuta da itace yana da amfani wajen dafa abinci kamar tuwo ko miyar kuka ko kuma shinkafa, ko kuma duma ruwan wanka ko ruwan shayi da sauransu. Amma dai a yau, sau da yawa ana amfani da murhu na gas na zamani ko wutar lantarki saboda yana da sauƙi, yana da tsabta kuma baya haifar da ƙura da kuma hayaki kamar itace. Don haka yin wuta da itace na musamman ne ga lokutan da ba'a samu sauran wuta ba. Ina wuta amfani da wutar itace idan babu wutar zamani na gas ko kuma babu wutar lantarki. A taƙaice, eh ina yin wuta da itace.

Yaya kake gaishe wa mutane? To wannan tambayan tana nufine ko ta wace hanya mutum yake nuna gaisuwa ko kuma fara magana da mutane da ladabi. To in aka tambaye ni, ina gaishe mutane da ladabi kuma bisa al'ada da sauransu. To misali shine idan na hadu da wani da safe, nakan ce "ina kwana". Idan rana ta tashi sosai, nakan ce ina wuni. Idan dare kuma yayi, nakan ce ina wuni ko kuma in ce ma mutum "yaya arkokinsa da yayi da rana". Haka kuma nakan hada gaisuwa da murmushi ko kuma tafa hannu ko kuma shan hannu idan ya dace da yanayin. Hanyar gaisuwa tana nuna mutun--mutunta da mutane, nuna ladabi da kuma karfafa zumunci tsakanin mutane, makwafta ko kuma dangi, abokai da kuma sauransu.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? To wannan tambaya tana nufi ne ko a wane lokaci ko yanayi mutum yake daukar hutu a lokacin aikinsa. To in aka tambaye ni, zan ce ina hutawa a wurin aiki a lokacin da, ah, ya ba da dama, a lokacin da aiki ya ba da dama ko kuma lokacin da aikin ya yi sanyi sosai. To kamar misali, hutu na safe bayan wasu ayyuka ko kuma awa ɗaya ko biyu na aiki nakan ɗan huta in sha ruwa ko kuma in yi tafiya kaɗan. Akwai kuma hutu na rana, lokaci ne don cin abinci, shaƙatawa da kuma samun kuzari kafin a ci gaba da aiki. Akwai kuma na hutu na ƙarshe wanda muke yi domin a ƙarshen aiki. To wannan nakan yi shi ne kamar na min toci biyar domin in samu in gama aiki, in kamala aiki sannan in shaƙata kafin komawa gida. Hutawa yana taimakawa jiki da kuma hankali su huta, yana rage gajiya da kuma sa mutum ya ci gaba da aiki cikin kuzari da kuma natsuwa.

Kana kwana a ciki? To wannan tambayan tana nufin ne ko mutum yana kwanta da ciki a lokacin da zai yi barci ko kuma mutum yana kwana a cikin ɗakinsa a lokacin da zai yi barci ko a waje. To tun da tambayan tana iya nufin abubuwa biyu, to zan amsa su kamar yadda ya kamata. Eh, ina kwanta a ciki wato a cikin gida. Kwanciya a cikin gida yana da amfani domin na ɗaya domin tsaro, wato yana kare mutum daga abubuwa masu asari kamar sanyi, zafi ko kuma dabbobi da za su iya jima'a mutum. Na biyu kuma kwanciyar a cikin ɗaki yana ba da kwanciyar hankali wato ana iya samun barci cikin natsuwa da kuma shuru. Na uku kuma kwanciyar a cikin ɗaki yana ba da kariya daga yanayi kamar ruwan sama, iska mai ƙarfi ko kuma rana mai zafi. To na, in kuma ana nufin ko mutum yana kife da ciki lokacin barci, eh wani zibi ina kwanciya da ciki domin yana sani in ji daɗin barci. To a ganina kwana a cikin ɗaki yafi dacewa da lafiya sosai da kuma tsaro da kuma jin daɗi. Musamman idan akwai kayan kwanciya masu kyau da kuma tsabta.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana bayyana inda yake a lokacin amfani da intanet ko kuma wayar hannu. To wannan tambayan dai, zan ce a'a, bana yawan raba wurin da nake a yanar gizo saboda tsaro da kuma sirri na. Raba wurin da nake yana iya kawo min wasu damuwa kuma yana iya sa mutum ya iya neme ni domin ya ji mun. Amma a wasu lokuta, inda ya zama dole, kamar lokacin da nake amfani da mahajar sadarwa ko kuma GPS don nuna wurin haɗuwa da aboki, na kan yi hakan cikin hankali. Saboda haka ina kiyaye wurin da nake a intanet don kare sirri da kuma tsaro.

Kujerunka suna da daɗi? To wannan tambayan tana nufi ko kujerun da mutum yake amfani da su suna da daɗin zama. To in aka tambaye ni, zan ce eh kujeruna suna da daɗi, suna da kyau wajen zama ko na tsawon lokaci ko kuma na gajeren lokaci ba tare da jin gajiya ko kuma ciwo ba. Hakanan suna da goyon baya ga baya da kuma ƙafafu wanda ke taimakawa jiki ya huta. To kujeru masu daɗi suna da muhimmanci musamman a wurin aiki ko kuma a gida domin suna sa zama cikin jin daɗi da kuma natsuwa.